Ooo abun sha da na fi so, na fi son abu me madara madara kamar irin su Hollandia Yogurt ko kuma Nutri Milik haka. Duk dai abu da ya shafi madara madara, na fi son shi sosai akan sauran masu gasa irin su Coke ko Fanta ko Sprite. Na fi son mai madara madara sosai. Yogurt kenan.

Eh, kuɗin wutar lantarki a wata yakan fara daga dubu biyar ne ya yi sama. Masu mita kai waɗanda suke amfani da mita, to su kuma sukan yi recharge card ne, to su ma dai ya danganta da yanayin wutan da kake sha a gidan ka. In kana da amfani da kayan wuta masu shan wuta sosai, za ka ci kuɗi sosai har dubu ashirin ya yi sama.

Tuh yadda nake magance matsalolin aiki ya danganta da yanayin matsala. Farko dai matsala ta samu ko wane iri ne, sai ka fara tunani me ye ne ya jawo matsalar tukum. Bayan ka yi tunani abin da ya ja matsala, yi kai tunanin tu wane hanya za ka yi ka magance wannan matsalar. Idan ka yi tunanin hanya tukuana, sai ka aikata shi a aikace domin ka magance wannan matsala.

Eh to ina gina dangantaka da kasuwanci, a kasuwanci ta hanyan, ta hanyar kyautatawa kwastomomi. Kana sake musu fuska kana musu fara'a kuma kana musu sauƙi idan sauƙi ya samu baka tsawwala musu. Haka ne hanyar da muke bi domin inganta dangantaka na.

Eh to taimako yanda nake taimakawa mutane ya danganta da yanayin taimakon da mutum yake bukata. Akwai taimako kala kala, wanin dai ganka a hanya ne ko a hanyar da ka ganshi ya ce taimake ni ka ɗaura min wani abu a kaina ko kuma ka miƙo min kaza duk taimako ne. In kuma na irin hanyar kudi ne ko wani abu shi da yanayin yanda mutum kaga yanayin samu shi da yanayin rashin shi sai kasan ta yaya zaka temake shi tukun.

Eh to wasanni dewa ina son wasanni dewa amma a yanzu dai a gaskiya wasan da na tashi wanda na fi so koyaushe na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafa shine wasan da na fi so koyaushe na kalle shi. Baya ga ƙwallon ƙafa akwai sauran wasu ma amma dai na fi son ƙwallon ƙafa shi ne na fi so.

Eh to unguwar mu yana nan nomal nomal unguwa dai ba matsala ba komi gidaje a tsare gini gine gine ne tsare layi layi kuma akwai hanyoyi na shigewa wanda mota da kuma mashina za su shiga unguwar mu akwai tsari unguwa ne mai kyau kuma da manyan dattijan mutane.

Eh, watan da aka haife ni, an haife ni a watan November ne. A Nuvemba aka haife ni. Nuvemba, watan Nuvemba ba? Watan da aka haife ni kenan. An haife ni a watan November ne. Shine watan da aka haife ni. Watan November. Watan shaɗaya kenan.

Eh gaskiya, ni ba mutum bane mai son haske sosai gaskiya. Ina son dai ɗan haske kaɗan amma bana so yayi wani haske faa da yawannan. Ya sa ni lokaci ma ɗakina kullum a cikin duhu kawai da ka gani. Im ba dai, zanyi wani abu bane nake kunna wuta. Na fi gane wa in zauna ba hasken in zanyi amfani da waya na sai in haska. Bana son haske sosai.

Bana motsa jiki kullum Diuk dai ƙarshen sati haka, karshen mako nakan fita ranar Asabar da Lahadi nakan fita motsa jiki amma ba kullum nake motsa jiki ba. Bana motsa jiki kullum, nakan fita dai ma karshen sati, ranar Asabar da Lahadi haka duk karshen mako.

To, yanda nake kiyaye kalmar sirri, ina kiyaye shi sosai gaskiya bana wasa da shi. Don ina da wani littafina na musamman da nake zuwa nake rubutawa a ciki. Ba wai nakan sa sha online bane sabida wata rana kar in samu matsala. Akwai ɓarayin social media za su iya sace wa.

Wannan tambayar ban gane ina nake tofa miyar ba ina kake tofa miyau. Ni ban fahimci wannan hausar ba gaskiya kuyi space fine. Mene ne kuke nufi a tambayan? Ban fahimta, ban fahimci me tambayan yake nufi ba. Ban fahimta ba gaskiya.

Eh ina amfani da gidan sauro. Ina amfani da gidan sauro sosai domin kare kaina daga cizon sauro da kuma zazzabi, zazzabin malaria. Ina amfani da gidan sauro. Ba na iya barci idan ba gidan sauro domin ba na son cizon sauro ko kaɗan. Ba na son sauro su cije.

Eh, to nasarori gaskiya akwai nasarori dayawa, nasarori sosai. Mun samu ci gaba sosai. Shago daga ƙarama haka tana girma yanzu dai shago, shago ta kai babba. Shine babban nasaran da mu kasamu. Shagon da da jari bai kai dubu ɗari biyu ba, yanzu jarin da ya kai hankali, hankali ya kai har kusan dubu ɗari nawa. Dub- miliyoyin kuɗi ma.

Wannan ba na son cin abincin titi gaskiya. In ba ya kama dole ba, na fi so in ci abinci a gida wanda mama na ta dafa. Domin mama na girkin ta yafi mun ko wanne daɗi. Na fi son cin abinci a gida. In ba ya zamo dole ko na yi nesa da gidaba, wani lokacin ma idan ban yarda da guri ba nakan gwammaci. Na fi so ko in sayi kayan drinks na ruwa in sha, akan in saya abinci.

Shago da na fi zuwa ban gane ba gaskiya. Kun sha go? Na fi dai zuwa shagona, shagom mu wajen sana'a mu ko kuma in zan je siyan wani abu ni ma shine ban fahimta ba. Amma na fi zuwa shagom mu gaskiya. Shagom mu ne gudun da na fi zuwa. Wanda muke sana'a, muke siye, muke sayarwa. Nan ne shagon da muka, da na fi zuwa gaskiya.

Ba ma kunna kendir a gida. Kendir ai tsohon zamani ne. An wuce yayin kendir. Yanzu duniya ya ci gaba. Wutan-wutan lantarki muke amfani da shi. In babu kuma akwai torchlight da muke amfani da shi. Bamu amfani da kendir da dai ina ƙarami, lokacin na kanga, iyayena suna kunnawa amma yanzu ba mu amfani da kendir, ba mu amfani da shi.

To wannan tambayan na ji ya yi wani iri. Kunnan waya kamar ya ko kuma abun da ake sawa a kunne domin a ji sauti kamar earpiece kenan kome indai shine ina amfani da shi. Ina amfani da Bluetooth ma na kunne duka ina amfani da shi domin in saurari saurari sauti da kuma kallo na bidiyo.

Kai kai ban san so nawa nake amfani da wayana ba. Wayana kullum koyaushe ina amfani da shi sosai sosai. Ban san adadin amfanina da shi ba. Wani lokaci idan ina amfani, idan ba na komai nakan wani ina amfani da shi amma idan ina da wani abu wanda nake yi to gaskiya bana amfani da waya. Nakan sa ta a aljihuna, nakan ajiye in ba dai an kira ni ba amma ina amfana da ita sosai babu adadi.

To wani lokaci na fi son gaskiya. Taksi, taksi ya fi sauri. Ka fi samu da sauri akan bus. Bus wani lokaci zasu ce saika cika. Taksi kuma tana tafiya a titi, da ka tsare ne kawai ka shiga. Ta kaika gurin da kake so ba tare da ka ɓata lokaci ba. Nafi sin taksi akan bus.

Ina iya ƙoƙari na na je lokaci, na je aiki lokaci daidai amma dai kun san cewa dai mutum dai dole ɗan adam ne. Wani lokaci mukan yi latti amma dai ina iya ƙoƙari in je daidai lokaci wani lokaci kafin lokacin ma ina gudan. Ina iya ƙoƙari in je wannan lokacin da aka samun ɗin.

Eh, lokacin da nake yanka albasa ina hawaye. Hawaye yana zuba a cikin ido na sosai, sosai, sosai. Domin albasa yana da ƙarfi. In dai ka kai shi kana yanka shi kusa da shi, kusa ya kalla idonka. To zai saka ka ga hawaye kawai na zuba a cikin idon mutum sosai. Yana, yana zuba.

To waya na ban fahimci, na cika ajiya ba wani irin ajiya. In ajiya ne kaman ka cika ajiya ko ga ajiya kuke nufi ban fahimci wanan tambayan ba. Ajiya wani irin ajiya kenan? Ajiye shi in bar shi ko kuma a turo mun da wani abu in ajiye a cikin waya. Shine ban fahimta ba.

Eh ina, ina koyan yare gaskiya sosai. Myospace mafi muhimmanci ma, na fi ƙoƙarin koyon Turanci. Akwai wani yare kuma da nake koya shi ma, Italo. Ina so in iya shi ma yaren. Sai kuma akwai Tiv. Ina so in iya Tiv ma. To ina koyan wasu yare daban.

To launin labulen mu blue ne, blue ne gaskiya. Muna amfani da blue ɗin labile ne domin yana da kyau sai kuma akwai brown ma. Muna da labule kala biyu zuwa uku. Bayan blue akwai brown sai akwai mai kalan ash kuma, kalan ruwan toka kenan, mai kalan toka shine.

To gaskiya sa'o'in da nake kallan wayana, ban isa na ce ga iya adadin sa'o'in da nake kallan wayana ba sabila da nakan idan bana komi dan wuni ina kallan shi. Idan kuma ina wani abun, to shine lokacin dan ajiye shi a aljuhuna. In ba an kira ni ba sai na amsa kira amma ban san adadin sa'o'in ba.

To, abin da nake yi idan naga hadiri ya haɗu ruwa yana ƙoƙarin zuwa, nakan yaƙo ƙari na ne in samu inganni ina gida. Idan ba na gida kuma, nakan samu guri da dambu ya kan ruwa ya bige ni, sai in jira har in ana ruwan harse an gama ruwan sai in tafi gida. In kuma ba a fara ba, nakan yi ƙoƙari in tafi gida ne.

Eh ina cin tafarnuwa sosai. Wani lokaci duk da dai tafarnuwa yana da wari kuma bayan wannan warin shi mutane basa son wannan wari amma ni nakan ci. Wani lokaci nakan sa in haɗiye shine kawai bana tauna masa bila da kar in tauna baki na ringa warin shi. Amma ina cin tafarnuwa sosai sabida yana maganin sanyi.

Eh ina iya kokari na in bi ka'idojin duk wani aiki wanda aka saman. Nakan je a daidai kan lokaci, kuma nakan yi duk abunda aka sani nayi ba tare da na karya doka ba ina bun, ina iya kokarin in bi ka'ida kuma nakan tashi lokacin da aka ce lokacin tashi yayi. Nakan iya.

To yanda nake na magance matsaloli aiki nakan fahimci menene matsala, taya akayi me dalilin da matsalar ya faru, tukunan sake yin tunani kuma in sake tunani ince to menene hanyan da zanbi in magance wannan matsalan tukunna sai inshiga idan zanbi zan tambayi shawarwari da ga gurin wani ma to nakan iya tambayan shawari.

Eh wani lokacin muna yin wuta da itace. Babu wutan lantarki kenan da za ka yi amfani da hot plate ko kuma kettle domin ka yi amfani da itace mu kunna domin mu yi girki idan har babu wutan lantarki kenan. Ko wutan lantarki kuma ba mu amfani da itace.

To gaskiya waya na ban isa in ce ga iya adadin so nawa nake amfani da shi ba. Idan ina amfani, in ina aiki to bana amfani da waya. Wayan tana aljihu ne in ba an kira ni ba. Amma kuma idan ba abunda nake yi to zan iya wuni ina danna waya domin ita ne abokiyar hira na, da ita nake komi da komi, in yi chating, in kalli bidiyo, in yi amfani. Ban san iya adadin so nawa nake amfani da shi ba.

Eh wani lokacin ina so ina yin bidiyo kol, ina yin kiran bidiyo domin in gani ko abokina haka ko kawa. Wanda zan kira don so in ga fiskan juna, sai in ce to bari in kira bidiyo kol domin mu ga fiskan juna. Indai akwai network mai ƙarfi sai na yi bidiyo kol in gan ka, ka ganni ko kuma in gan ta ta gan ni.

Eh ina son ɗaukan hoto sosai sosai. Lokaci ina son hoto sosai. Baramma idan akwai iPhone haka ko Samsung wanda waya wayan waya dai wanda take da kyamara mai kyau ina son yin hoto da shi. Lokacin kuma kyamara man nema na kan je ya mun hoto. Ina son yin hoto sosai gaskiya.

Kai kai ai na fi son hawa lift. Ba na son hawa matakala. Matakala lokacin bara ma idan aka ce na gaji, don fus na fi son yin amfani da lift ko ya ɗauke ni kai ni sama. Amma matakala in ba dole ba ka, ba na son amfani da shi sabida gajiya. In wataran kwamitin ba kaɗan motsa jikinka ba to na kan so in yi amfani da matakala sai in motsa jikina.

Eh da yamma to wani lokaci in kana harkoki kana damuwa bara ka gani ba. Amma ina so in ga rana, in ga faduwar rana a hankali ina kalla. Yana dan sa ni in ji, in jini ina ɗan jin daɗi haka. Amma ina son kallon faduwar rana. Ina so in ringa kalla a time ɗin ya zamo ba na komi.

To yanda muke sadarwa a gurin aikinmu tunda ba wani guri bane babba, ƙato magana ne kawai na baki. In ba dai ka tafi wani guri ba sai ayi amfani da wayar salu Lula a kira ka a ce ma kazakaza ga abun da za ka yi ga abun da zaka bari. Amma muna sadarwa ta baki ko kuma ta hanyar waya duk muna amfani da shi ko ta WhatsApp a social media kenan.

To muna tsarkake gidanmu yanayin da ya kamata dai, ya danganta da me muke yi me mukayi a ranan. Amma dai a sau dayawa ana an fi tsarkakewa sau biyu haka da safe idan an tashi, sai kuma da yamma idan an yi aiki, an yi abun nan shima ana tsarkake shi, ana share shi, ana duk abin da ya dace.

Eh, wani lokaci ina son in zauna kusa da taga amma ba kullum ba. Maramma idan ana ɗan zafi haka, to iska yana shigowa ta cikin taga, to ina so in zauna. Amma wani lokaci kuma bana son zama zama kusa da taga sabida in ana sanyi haka iska na hurawa, to bana son zama a wannan lokaci.

To, na fi son gaskiya, yanayi na sanyi. Ina son yanayin sanyi sosai, sabila da ni mutum ne wanda ba na son zafi sosai. Ba na son zafi ko kaɗan fa. Idan zafi yayi yawa bana jin dadi ina yawan zufa. To shi ya sa na fi son lokacin sanyi sosai. Na fi son lokacin sanyi.

To idan ana magance koke-koken da ake magance kokekoke ba wani abu bane. Da aka tsaya ka saurara mene ne aka kawo maka kuka a kai. Tukkuna idan ka je ka tambaya, in ka ji to sai ka san yadda za ka yi. Ka yi tunanin mene ne hanyar da za ka yi ka magance, sai ka magance shi.

Eh to ina kunna tsaron batiri wani lokaci idan, idan caji yana sauƙa haka nakan kunna a wayana amma ba ko yaushe ba. Amma wani lokaci ina kunna lokaci zuwa lokaci amma dai ba wai kullum bane ko kuma koyaushe nake kullawa, lokaci zuwa lokaci ne.

To, na fi son launi. Gaskiya launin da na fi so shine fari. Ina son fari sosai, sosai, sosai kai. Ai duk fari shine launin da na fi so. Ina so in ga fari, duk da dai fari ba kalan yara ba ne da kuma bayi son, bayi son, bayi son, bayi son ƙazanta. To, abu ne wanda yake buƙata a ringa kula wa da shi amma ina so sosai.

To, yanda nake daidaita aiki da rayuwa, dama dai aiki dai na da muhimmanci tunda mun zo duniyan nan. Duka dama don mu raye ne. Amma ya kamata ka tsara yadda zaka yi ka ringa aiki domin da aiki ne zaka samu abunda zaka riƙe kanka ka ci abinci, ka yi aure ka samu kuɗi. To ina, ina, ina bawa aiki muhimmanci sosai.

To, a ƙarshen mako ina shirin, shirin tsaftace muhalli ne gaskiya da kuma wanke kaya. Domin nakan, nakan yi amfani da ƙarshen mako ne in tsaftace muhalli gaba ɗaya duka ko'ina da ko'ina, sai kuma wanki idan kaya waɗanda ka sa su ka yi datti. To su ma a wannan lokacin nake nake samu na wanke.

Eh ina cire takalma a gida wani lokaci, duk da dai wurin da nake self-content ne haka yana ɗauke da komi da komi. To amma bana ina, ina, ina amfani da takalmina a cikin gurin, amma bana shiga ɗaki koyaushe da takalmi. Nakan, nakan dai yi amfani da takalmi ne a cikin gida.

To abubuwan danake tunawa daga yaro, daga yarintana kenan nakan tuna meye kenan zan tuna meye nake tunawa ne to abubuwa dai suna nan dai, wani lokaci zaka tuna lokacin wani abun da lokacin baka san ya ake ai abu ka zaba. To in ka gan shi kuma an lokacin bayan an zo ana iya ka ringa shan mamaki, ka ce "da ina yaro na dau, ba haka akeyi ba".

Ba na wani zuwa gidan fim. Ba na zuwa gidan fim komi na kan yi amfani, na kan yi a gida ne. Na kan kalla a gida ko kuma in a waya. Na nema na gwammaci in yi amfani da data na in yi download in kalla. Ba na zuwa gidan fim domin ba na son zuwa waje mai hayaniya sosai. Ban cika so ba gaskiya. Ba na so, ba na son, ba na zuwa gidan fim.

Bokitin ma sunkai guda biyar a gidanmu bokiti ba muna amfani da akwai bokitin wanka akwai wanda ake zuba ruwa da kuma wanda ake wanki da su haka. Muna da bokiti dai sun kai guda biyar a gida. Shine bokata bokiti da muke da su a gida guda biyar ba guda biyar bokiti.

Gaskiya idan cikin daki ne ban cika rufe kofan daki kullum ba, waii wani lokaci a ce kullum sai ka rufe bana rufewa kullum saboda gidan sub content ne haka to ba wani lokaci ba ban cika rufe ƙofan ɗaki ba in na rufe main ƙofa na waje to shi ke nan, ya isa.

Eh to ya danganta da yanayin buƙatu na mutane ne kira. Wani lokaci a rana za ka kira za ya a kira ka da yawa sosai, wani lokaci kuma babu kiran da yawa. Amma ya danganta da yanayin buƙata na masu sayan, na masu aikin ne. Amma ana kira ka amma ba wai babu wani adadi gaskiya.

Ina yanke farce kamar sau ɗaya ne a sati. Ko wani sati ran Juma'a haka nakan yanke farce na wani lokaci. In ba dai kuma aka ce ban samu dama ko lokaci ba to shine zan bari sai bayan sati biyu. Amma ko wane sati ina iya ƙoƙari, ina, ina yanke farce na. Ko wane sati ina ƙoƙarin.

Eh ina kwana a cikin gida yake nan ko a cikin ɗaki, shine ban fahimta ba amma a ɗaki ne ina kwana a gida kuma a cikin ɗaki nake kwana. Amma akwai wasu lokuta da nakan iya kwana a ƙofar ɗaki haka sabida idan ana zafi da yawa he in fito da mosquito net dina gidan sauro kenan, sai in maƙala sai in kwanta.

Eh, ya danganta ne. Du randa ba ni da abin da nake yi, ba ni da aiki, ba ni da kome, na kan yi barci da rana sosai. Ina son barci sosai. Don ina bacci da rana, in ba na kome, ba abin da zanyi, ba na da kasuwa, ba ni da wani abu, to dan iya ma bacci, dan iya bacci da rana, ina barci. In ta kama, in babu kome na kan yi bac.

To nakan iya ƙoƙari in kammala aiki a lokacin da ya dace kuma nakan yi sauri in yi amfani da kuzari na domin in aiwatar da aikin gama shi akan lokaci ba tare da na ɓata lokaci ba gaskiya nakan yi shi da sauri da wuri-wuri haka ba tare da ɓata lokaci ba.

Eh, wajen ai muna raba ayyuka ma wasu. Muna bawa yara da mutane da sauran mutanen wurin da muke aiki tare da su. Wane kai ka yi kaza, wane kai ka yi kaza. Muka rarraba aiki, kowa a bashi aikin da zai yi. Idan aikin yana da yawa, wani aikin kuma bayi da yawa, kai ɗayan ka ma kana zaune, za ka gama shi. Amma mukan ba wa, mukan ba wa wasu aiki sosai.

Ah, waƙa a cikin zuciya ina yin waƙa a cikin zuciya. Wani lokaci idan mutum na zaune ba abun da yake da idan ka rera waƙa a cikin zuciyan shi ko kuma in ka sa ka na ji da ka ringa maimaita wa cikin zuciyan ka ya danganta da yanayin da ka ke ji a rana, irin nishaɗin da ka ke ji da kuma annashuwa. Amma ana amfani, ina jin muna yin waƙa a cikin zuciya na sosai.

Eh nakan kalli inuwa na wataran. Aƙwai wanda bayi ganin inuwan shi ne, ai kowama na ganin inuwan shi. Nakan kalla idan na shiga rana in na tsaya a rana haka zai gwadamin inuwa na a baya haka. Wani lokaci kuma kaga inuwanka a gaban ka, ya danganta daga yanayin daga wurin da hasken rana yake hasko kane.

Eh ana samun horo akan aika a koya ma ga abun da za ka yi kaza, za ka yi kaza ga yanda za ka yi kaza. Ana mana horo a gurin aiki, muna samun horo kuma muma muna koya wa wasu muna horar da wasu domin komi sai an horar da kai mutum da mutum yake iyashi ba wanda yake zuwa da iya wansa.

Eh nakan iya ɗinka tufafi, nakan saya in na saya sai in bayar wa tela ya ɗinka mun, in biya shi kuɗin sa. Ina iya sayan yadi in ɗinka wa kaina duk kalan da nake so, in zabo kala mai kyau in sayo, sai in kai wa tela, in na kai wa mai ɗinki sai ya ɗinka mun sai na biya shi kuɗin shi.

To abubuwan nishadi suna da yawa. Wani lokaci idan kana son nishaɗi zaka ce, ka ce bari ka tafi stadium ko wani guri, ka kalli ƙwallo ko ka kalli wani wasa kala kala. Wani lokaci kuma zaka so ka kalli fim ne, haka na nishaɗi wanda dai baka dariya. Wani lokaci kuma zaka je gurin abokai ne ko wani abu domin ka yi sha nishaɗi da su.

Eh wani lokaci ni ba mutum bane mai son barkono, amma in ya kama dole wani lokacin abinci ya riga ya ji barkono bayan da ka iya, to nakan iya kokari in jure in ci. Amma ba koyaushe ba, domin wani lokacin idan na ci yakan dame ni a bakina sai na nemi gishiri. Na ɗan sa a bakin akan hattena tukunna yake ɗan daina min.

To abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine abokantaka ya shafi wani yana ne wanda zaka ga mutum da aka zo kana da aboki wanda aka runga sada zumunta da shi. Kuna samun nishaɗi in kana da damuwa za ka gaya masa ya baka shawari. To abu mafi muhimmanci shine ka samu aboki na gari wanda da ringa baka shawari na gari domin ka samu ka cika burin ka na rayuwa.

Dangantakar mu da shugaban aiki yana da kyau gaskiya. Muna girmama shi, yana girmama mu, yana mana abun da ya dace, shi ma muna masa abun da ya dace. Kuma yana riƙe mana amana mun riƙe mishi amana na babu wasa a wajen aiki ba kome. Kuma shi ma yana mana iya duk abun da ya dace shiyasa muka iya masa. iYa wuya muma mukan riƙe masa haka.

To gaskiya na fi son, na fi son naman kaza kuma wani lokaci dai ina son soyayye. Kuma lokaci in ga in same shi gasasshe, wani lokacin kuma an dafa shi a mun fefe soup. Duka ina so nama ko taya yake, inda aka ce sunan shi nama ne to ina son shi gaskiya ko taya aka yi shi.

Eh nakan iya gabatar da rahoto idan aka sa ni na yi duk akan abin da ya faru na sati don iya gabatarwa, in yi bayani dalla dalla ga shi ka zaga zaga abin da ya faru. Idan a rubuce ne nakan iya rubuta shi in zo in gabatar da shi a gaban waƴanda suke buƙata a gabatar da su. Ina iya gabatar da rahoto sosai.

A'a na fi son tufafi na auduga. Tufafin auduga, na fi son shi sosai. Ya fi daɗin sawa a jiki kuma ya fi daɗewa, ya fi daɗewa sosai bai mutu ba. Na fi son auduga gaskiya. Ya fi daɗi kuma wani lokaci dai ba haɗi ma za ku ga ai ya ɗan fi tsada amma kuma ya fi kyau ne. Na sanna auduga sosai sosai.

To rahoto ya danganta da yanayin ranar, lokacin da kake da aiki ne. Idan aka rubuta shi a timetable ɗin rahoto, idan ranan da za ka yi ne ya zago za ka rubuta. To in kuma a sati ne, in a wata ne, za yiwu a wata sau ɗaya ko sau biyu za a rubuta, to sai in rubuta sau biyu. Haka dai yake.

To gaskiya bani da adadin ruwan da nake sha. Babu wani adadi amma ina shan ruwa sosai gaskiya. Ina shan ruwa sosai sosai don bana jimawa kaɗan nakan sha ruwa. Ina jimawa bana jimawa. Bardama idan aka ce lokaci ne na zafi, wow, lokacin ne na fi shan ruwa sosai. Amma ko a lokacin sanyi ma ina shan ruwa sosai fa.

To gidanmu dai babu wani ƙasa a ciki. An riga da an yi filasta, an yi shi da siminti. Ba wani ƙasan da yake cikin gidanmu gaskiya a yanzu haka. Amma dai normal ƙasa dai sand irin jan ƙasa haka dai ba ja ja, can haka brown. Zaku gan shi kalar ruwan gidanmu ke nan.

Yanda muke kare kanmu daga sauro shine dai mukan tsaftace muhalli. Shine na farko in aka tsaftace wajen ruwa. Ba a barin datti a wajen ruwa akan share sai kuma muna amfani da mosquito da sauro net gidan sauro ba sai kuma maganin sauro na fesawa ko kuma na koyel da ake kunna shi da wuta.

To application app da nake amfani da su sau da yawa gaskiya ina amfani da, da WhatsApp, ina amfani da Facebook, sai bayan Facebook ina amfani da sauran browsers haka kamar Chrome da kuma Mrs browser haka. Wai na application ɗin ina amfani da su sosai sosai.

Ban gane ina riƙe riga a cikin aljihu na kuma ban fahimci tambayan ba. Ko kuma tambayan bai ba ya kama ba haka ya kamata ya zamo ba. Kana rike riga a aljihunka, riga a aljihu na, ban, kai ban fahimci tambayan nan ba gaskiya yayi wani iri ina aljihu kuma riƙe riga a ciki. Aljihu ai yana jikin riga ne, to ta yaya zan iya riƙe riga a jikin aljihu?